Abincin, abincin da na fi so a cikin, a abincin mu na Arewa ko na gargajiya, na fi son waina da miyan taushe. Da farko ana gika shinkafa ne, sannan in ya jiku sai a kai shi markaɗe. In aka kai markaɗe, haka dawo sai a sa yist. In aka sa yeast, bayan haka sai a ɗan rufe shi a bashi a rana yayi wannan ya tashi. Bayan haka sai a soya wainan cikin tanda ko cikin kaskon waina. Don yin miyan taushe ana tafasa ko a dafa kabewa sannan a mutsike ta. Ana soya albasa da mai, a ƙara kayan miya da nama ko kifi idan ana so. Daga nan sai a ƙara kabewar da aka motsike. A bar komai ya dahu sosai. Ana iya ƙara gishiri da sauran kayan ƙamshi, gwargwado, ah kuma a sa suma, sumagi da sauransu. Sai a ƙarshe sai a ci miyar taushe tare da waina. Wannan abinci yana da ɗadi sosai kuma ina jin daɗin shi sosai.